Ina magance matsalolin aiki cikin sauƙi yayin da nake samun abokanai na na aiki. Idan na samu matsala ko na gaba dani a wajen aiki, su koya mun, su nuna mun abin da ya kamata nai. Ta haka na ke gyara matsaloli na a wajen aiki.